Wani lokaci na shekara kake fi so? Na gode da wannan tambaya taku. A ko da yaushe zan muku gyara in kun yi tambaya ba daidai ba. Gyaran yanayin da za ku yi tambayan. Ba wai gyaran tambayan ba. Wane lokaci na shekara ka fi so? Ba wai ku rubuta wane lokaci na shekara kake fi so ba. Kake ba shi ba ne, sai dai ku saka ko in za ku yi amfani da jinsin mace ki fi so. Wannan shine. Lokacin shekara da na fi so shine lokacin rani. Bayan an yi damina kenan, an shuka amfanin gona da abubuwa hakan nan masu yawa. To rani shine lokacin da an riga an girɓe kowa ze ci amfanin sa. Lokacin duniya ko kuma in ce mu ƙasarmu Najeriya arewa har kudumma an fi walwala na abubuwa. To shi ya sa na fi son wannan lokacin shekara a kan damina. Damina lokacin birnewa ne, shi kuma rani lokacin ko in ce kaka lokacin haƙowa ne, lokacin ciro amfani ne. Wannan shine dalilin da ya sa na fi son lokacin rani a kan damina.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina duba saƙonni a aiki ko kuma a wajen aiki fiye da ƙima. Dn dan ce duk bayan minti sha biyar sai na duba saƙonni. Domin in san me ya shiga kuma in san dalilin me ye saƙon ya shiga, domin in gudanar da aiki a kan shi, tunda shi ne aikina. Inda a lissafa shi de kasance duk minti ɗaya munada minti sha biyar guda huɗu kenan. Duk awa ɗaya. To a rana ina aiki aƙalla na awa goma zan ce. Babu weekend. Duka kwanaki bakwai kuma awanni goma. In haka ce goma sau huɗu zai kama arba'in. To duk rana ina duba saƙonni dangane da aiki sau arba'in ne. Wannan shine hasashe wanda kuma ina ga shi ne tabbaci in da a bi shi. Ayan da yake, na gode.

Menene abincin da ka fi so? Na gode da wannan tambaya taku. Abincin da na fi so bai wuce shinkafa da wake da mai da yaji. So samu in akwai nama, ko naman kaza ko kowane irin nama an same shi a kan wannan shinkafa da mai da yaji, kai mutum ya samu duniya, ya samu daɗi. To wannan shine dai ba sai an ƙara ko an rage ba. Shine abincin da na fi so. Amma ba shi yake nufi in ban same shi ba barance ba. Duk abin da ya samu yakan cuwu. Duk abinda bai samu ba akan bar shi haka ƙaddaran yake. To wannan shine a takaice shinkafa da wake da mai da yaji.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Na gode da wannan tambayar taku. Eh, abin da zan iya tunawa ko nake tunawa tun ina yaro ko ina yaranta shine wani rashin adalcin da aka taɓa min wasu daga cikin abokaina da suka mun. Wanda an yi wani laifi ne, ni kuma bana gurin. Amman da aka zo ana tambayan wasu daga cikin wanda suka yi laifin, ko ake zargin sun yi laifin, aka samu mutum ɗaya ya ce, "har da ni." Alhalin ni ko gurin ban je ba kwata-kwata. Akasari lokacin da na je ake tambayar su, na je ne akan ina neman na kira wani ko kuma in ce na je ne dai da wani abu na daban. Ban san an yi abun ba ko makamanci haka. Da yake gurin, gurin zuwan yara ne, ana wasanni ne da nishaɗi hakan nan. Sai aka yi tambaya, sai yasa ni a ciki. Bayan shi ya san ba na ciki. Sai ya ni a ciki, to aka zalunce ni. Ba a jima da, ana zalunta na ba. Ah, gaskiya ta bayyana, ban jima a cikinsu ba ko makamanci haka. Wannan abun ya mun zafi da ba zan iya mantawa ba har na koma ga Ubangiji. Saboda ƙiri-ƙiri na ga zalunci ne a fuskarsa. Shi in yana cikin masu laifi, ana dukansa ko ana, an masa hukunci, ai ba hankali aka cire a ƙwaƙwalansa ba kuma ya san mai gaskiya. Yana cikin bala'i ko yana cikin musiba ko wani abu, bai kamata a ce ya sa ni a ciki ba, tunda ya san ni in ba na ciki. Ba idonsa aka toshe ba, ba ƙwaƙwalwansa da tunaninsa aka cire ko makamanci haka ba. Amma ya zaɓi ya sa ni a cikin bayi bayan san ba na ciki. Zai iya kasancewa ko da ina cikin ma in aka samu mutum mai amana mai sanin ya kamata zai iya rufa wa mutum asiri a wuce gurin. Amma hakan bai yiwu ba. Wannan zalunci ne. To wannan abun ba zan taɓa manta shi ba a rayuwa na. Wannan shine abin da nake iya tunawa tun ina yaro.

Yaushe kake cin abincin dare? Na gode da wannan tambaya. Ina cin abincin dare ƙarfe takwas da minti arba'in da biyar a agogon Najeriya, ke nan bayan sallar magariba da bayan sallar isha'i. Lokacin dare bai tsala ba kuma ba yana yana tsaka-tsakiya a lokacin nake cin abincin dare na. Amman ba dole hakan ba ne. Akwai ranan da ko kuma lokacin da hakan yakan canza sakamakon wani abun da ya ɗan gifto ko kuma abun da ya zo hakanan. To amma, ɗa'a iya ce daga ƙarfe takwas da rabi zuwa tara da rabi. Wannan shi ne ainihin lokacin da yawancin cin abincin baya wuce wannan lokacin. In ma ya wuce to wani abu ne wanda ya riƙe sosai sai dai ma ya gaza. Ya gaza lokacin.

Kana kunna candle a gida? Na gode da wannan tambaya. Eh tabbas ina kunna candle a gida amma ba kullum ba kuma ya dangantaka da in ina so in yi amfani da shine wasu abubuwa na. Domin akwai fitila indai babu wutar lantarki. In ba fitila ko kalanzir ya ƙare ko wasu abubuwa makamancin haka sai in kunna candle. Amma ainihin abun lantarki ne. In ba lantarki sai fitila, in ba fitila sai in yi amfani da candle. Wannan shine ainihin inda nake amfani da kayan haske.

Kana fi son fanka ko AC? Na gode da wannan tambaya. Tambayan ya kamata ta fito a ka fi son fanka ko kuma AC kuma ka ce ko kuma ku ce ka fi son fanka ko AC. Ba ka nafi ba. Ka fi wannan tambaya na ji daɗin ta matuƙa. Haƙiƙanin gaskiya nafison AC a kan fanka domin AC an yi ta ne bayan an yi fanka. Kenan fanka ta gabaci AC, dalilin yin AC shine akwai gurabe da take da naƙasu ko kuma yawa. Naƙasu dai gazawa. To wannan gazawan aka biɗa, aka haɗa sama da ƙasa har aka samar da shi AC ƙaran kansa. To zamani ya zo ya canja. Ba hali na fi son fanka akan AC. Na fi son AC ko da yaushe akan fanka. Fanka wani lokaci yana bada iska mai zafi. Akasin AC shi yana cikin, yana cikin daidaito bai cika samar da wani yanayi naɗimi ba. Sai dai kai in ne ka canja masa siga.

Kana tara tsabar kuɗi? Na gode da wannan tambayar. Eh, ina tara tsabar kuɗi. Akwai abunda muke ce mashi asusu wajen ajiye abubuwa. Asusu ba lalle wajen ajiye kuɗi bane amma mutanen mu da yawa sun ta'allaƙa ko sun san shi ne akan wajen ajiye kuɗi. To da shi nake amfani wajen tara ko ajiye kuɗi domin yana tasiri sosai sosai. Akwai na ƙarfe, akwai na laka, akwai na katako akwai na duk wani nau'in abun da zaka iya haɗa wani abu da shi. To amma anfi amfani da na ƙarfe saboda ya fi ƙarfi in ba haka ba wani lokaci sai a samu matsala.

Kana fi son kofi ko shayi? Ka fi son kofi ko shayi? Na gode da wannan tambaya taku. Haƙiƙa na fi son shayi akan kofi. Domin dukkan kofi shayi ne, amma ba dukkan shayi bane kofi. To shi ya sa na fi son shayi. Shayi kaman uwa ne da ya amsa suna, yana da gama garin suna, shi kuma kofi ba haka yake ba, sai dai suna aikinsu ne mabambanta. Don haka, eh na fi son shi shayi akan kofi. Ko da wane irin lokaci ko da kowane irin dalili bars sa'ancan da in so kofi akan shayi ba. Wannan shi ne a takaice. Na gode.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, na gode da wannan tambaya taku. Haƙiƙa ina amfani da mataimakin murya. Muna kiran shi amsa kuwwa. Wanda in babu shi bana amfani da shi ba zai yiwu in yi magana yanzu. Ku da kuke ji na ko AI ko kuma mutanen da suke bibiyan muryan barasu iya jiba in babu mataimakin magana wato amsa kuwa. Sai dai ko in tambayan ba haka ake nufi ba. Amma in dai haka ake nufi, to wannan shine amsa. Ku da kuke ji na ko AI ko kuma mutanen da suke bibiyan muryan abinda yake temako gurin ƙara sauti ko ƙara murya in anyi kaɗan ya ɗaga shi sosai yadda ya kamata. Wannan shine a taƙaice. Na gode sosai sosai.

Kana musafaha da mutane? Na gode da wannan tamba. Eh, ina musafaha da mutane. In na shiga cikin mutane, ina musafaha da su. Ina miƙa musu hannu, su miƙa min hannu mu gaisa. Mu ɗan taɗa, muɗanyi taɗi na wani lokaci. In na wuce na samu wasu agaba ma in musu haka. In mutane ma sun zo sun same ni, su ma suna man haka. To wannan shine a takaice. Amma akwai wanda ba sa yi musafaha da mutane. Eh, iya abin da suke tsayawa a kai shine musafaha ta murya. Amman ni bayan na ta muryan, ina yi har da na hannu. Har abun da ya fi haka ma, in dai har akwai. Wannan shine gaskiyar lamari wadda ba zan ɓoye muku ba. Wannan shine kuma cikakken amsar tambayar ku. Na gode.

Wane irin wasa kake yi a waje? Na gode da wannan tambaya taku. Irin wasan da nake yi a waje ya dangantaka da wajen. Wane irin waje ne? In makaranta ne yanayin inda nake wasa a wajen ba haka yake da wajen aiki ba. In wajen aiki ne ba haka yake da wajen ainihin gundarin shi wajen yin wasan ba. Wajen yin abun da ya shafi na nishaɗi da dai sauransu. Amma duka dai wasan ne. To ya dangantaka. Ina abun da ya shafi ƙwallon ƙafa, ina abun da ya shafi, eh, wasannin da ya shafi ludo, ina ƙwallon hannu, ina buga game ɗin TV na ƙwallon ƙafa da dai abun ga sunan barkatai da yawa hakan nan duka ina yi. Don yace komi da ruwa ne in an tashi maganan wasanni wanda ake yi a waje.

Yaya kake tafa? Yaya kake tafa? Na fahimci tambayan ku amma ba haka ya kamata ya fito ba. Yaya kake tafi? Ko kuma kuce yaya kake tafawa? Wannan tambayan ya zo a sigar jinsin maza. In kuna son tambayan ya zo a asigar jinsin mace zai kasance, yaya kike tafi? Ko kuma yaya kike tafawa? To haka tambayan ya kamata ya fito. Na ji tambayan ku, na gode kuma na fahimta. Inda nake tafi ya danganta da abin da ya sa ni tafin ne. Kuma ina tafi ko ina tafawa ko ina tafawa da hannu biyu ne. A lokacin da wani yake magana da ya zo kan gaɓan da ya kamata a jinjina masa ya yi abin kirki. Wannan shi ne a taƙaice.

Kana yin addu'a kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, kullum ina yin addu'a. Kullum ban cire ranan da ba yin addu'a ba. Kullum cikin roƙo nake yi ga mahalici wanda ya halicce ni da ya biya mun bukatani na alkhairi wanda kuma bana alkhairi ba ya juya mun su zuwa alkhairi. Ina addu'a ko kuma ina yin sallah biyar a rana. Da yake ni mabiyin addinin Islama ne mun yadda da zuwan Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. To, duk wanda yadda yana yin addu'a ko kuma sallah biyar a rana. A cikin sallan akwai addu'o'i. Sallah ma karen kanta addu'a ce. To, haka nake babu daɗi babu ƙari. Kullum, kullum ina yi ba wani wasa. Wannan shi ne a taƙaice. Na gode.

Wane irin burodi kake fi so? Na gode da wannan tambaya taku. Biredin da na fi so shine biredi mai kwakwa, wanda akwai kwakwa a cikinsa. Amma ba lalle in ce na fi son na wani kamfani ba. Amma duk wani biredi mai kwakwa da bota a cikinsa, na fi son irin shi. Domin ya isar da abubuwa da yawa, shi ya sa na fi son irin shi. Akwai wani gidan biredi a nan Bauchi, ƙaramar hukumar, ƙaramar hukuma wanda yake ƙarƙashin jahar Bauchi, wanda yake kuma Bauchin yana ƙarƙashin Najeriya. Najeriya ƙarƙashin Afirka, Afirka kuma nahiya ne na duniya. Sunan gidan Biredin Haske. To suna yin wannan biredin. Zan iya ce haske shine biredin da na fi so.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Na gode da wannan tambayar ku. Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa ko yake zubo wa, ina samun wani guri ne ko ɗaki ko gurin da akwai nutsuwa, sai in zauna in ta addu'a. Domin lokacin ana karɓan addu'a sosai, mu mun yi imani da haka, wanda muke bin addinin Musulunci. Zama nake in tayin addu'a, in tayin addu'a. Ina roƙon Allah ya sada ni da albarkar rayuwa, da alkairorin cikin ta. Ina addu'an Allah ya tsare ni daga shirin mahasssada da maƙiya da dai sauransu. Wannan shine abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, ko kuma lokacin da ruwan sama yake saukowa. Na gode da wannan tambaya taku, ina fatan amsan kub gamsu da shi.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Nagode da wannan tambaya taku. Kuma naji daɗin tambayan. Eh tabbas lokacin zama ina ƙetare ƙafafu. Ya dawo kaman ɗabi'a ne in dai ni in ne nake zama. Da wuya kaga na zauna ba tare dana ƙetare ƙafafu ba. Ya bi jikina, ya bi jinina har na saba. Wannan wasu suna ganin kamar zama ne irin na ƴansa masu sarauta ko makamancin haka amma dai koma menene, ni na saba in na zauna sai na ƙetare ƙafa. Amma yawanci wannan zaman mata ne suka fi yin shi. Amman muma maza muna yi. Ana ganin zaman kamar zama ne na izza ko na isa ko na nuna wani girma ko makamancin haka. Wasu kuma suna zama ne kawai don yin hakan yafi masu daɗi kuma sun saba ya ya bi jiki, ya dawo ɗabi'a. Wannan shine a taƙaice abinda zan iya cewa akan wannan tambayar ku. Dafatan kun gamsu da tambayan? Nagode sosai sosai.

Nawa ruwa kake sha kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Eh gaskiya ban iya in ƙayyada adadin ruwan da nake sha a kullum ba. Amma zan iya kwatantawa. Aƙalla ina shan ruwa ledan fiye wata ko sacet da wata guda goma a rana. Guda goma na kimanin lita biyar ne da wani abu. To ina shan ruwa ƙusa ko sama ko daidai da lita biyar duk rana kullum kenan. A sati a wata in aka lissafa su dai fito da adadin abin da ake so amma a rana ko kullum lita biyar nake shan ruwa. Ba ya wuce hakan a lissafi sai dai ko in wani abu ya gibta ko rashin lafiya ko wani abu dai makamanci haka sai in sha ƙasa da haka ko kuma fiye da haka. Amma bai zai tsaya daidai ba saboda rashin lafiya ya shiga ciki. Na gode.

Menene abincin da ka, kake fi ci da safiya? Menene abincin da ka fi ci da safe? Eh, abincin da na fi ci da safe ko da safiya baya wuce shayi ne da biredi, da abun da ake ce noodles, taliya kenan da kuma ƙwai. Wannan abubuwan shi nafi ci da safiya. Kuma saboda muhimmancinsu baran canja ko baran daina yanayin inda nake cin wannan abu ba. Hala zan cigaba da yi, kuma in cigaba da ci, kuma ina fatan in wani abin ya zo dan ƙara, kamar nama da sauran abubuwan maƙulashe, wanda za a ringa soyawa da ƙwai ko kuma makamancin haka. Wannan shine amsar tambayar ku a taƙaicen taƙaitawa. Na gode da fatan na gamsar da ku.

Kana kallon taurari da dare? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina kallon taurari da dare. Ba lalle zallan taurari ba ma, had da wata da gajimare da duk wata abun da yake sama wanda za a iya gani da ƙasa ido zai iya hangowa yana zama kuma yana tsayuwa domin kallon shi. Wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'an Hausawa. Lokacin da wata ya haske, akan taru a yi wasa kuma a ringa kallon abubuwan da yayi sama aringa nune nune. Ba wani abun da ya wuce haka. So in dai ɗabi'a ne ko kuma ana amfani da haka to ba abun mamaki ba ne. Duk mutum ya ce yana kallon taurari da daddare. Ina kallo sosai sosai. Wannan shine a taƙaicen taƙaitawa. Allah ya sade. Na gamsar da ku da wannan amsatawa.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas, ina sanya tunatarwa na ayyuka. Duk abun da danyi ina sanya masa notification, ina sanyawa don ya tunatar da ni. Kar lokacin ya zo wani abu ya ɗauki hankalina, in manta da shi ko makamancin haka, to dalilin da ya sa nake sa tunatarwa kenan. Ko in sa a cikin kalanda na ko kuma ta cikin clock agogon cikin waya na, duka ina amfani da su. Ina sa reminder ko ina, duk ga sunan dai ga sunan ina sawa ne ba dun komai don ya tunatar da ni domin gudanar da wannan aiki ko ayyukan da na sa domin su yin. Wannan shine a takaice ba tare da na zurfafa bayani ba da fatan kun gamsu da amsata. Na gode.

Kana yin motsa jiki kullum? Na gode da wannan tambaya ta ku. Eh ina motsa jiki kullum. Na mai yad da shi kaman dabia kamar sana'a ta domin yana ƙara lafiya sosai sosai. Dole zaka ga banbancin wanda yake motsa jiki kullum da wanda baya yi. Don haka ni inayi inayi sosai domin ba ni kaɗai bane hadda abokanai na. Kuma mun sa shi a cikin jerin abubuwan da zamu dinga yi kullum saboda in kanaso motsa jikin ya nuna sosai a jikin ka dole sai kana yi kullum kullum. In dai dakayi kaɗan ko kuma dakayi da yawa ka daina yi koma kamancin haka dai nuna. In kuma ya nuna kamar baka yi kenan. In ba ka so ya nuna sai ka jure ka ringa yi kullum kullum. Motsa jiki nada kyau kuma ina yi kullum kullum.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Na gode da wannan tambaya. Dangantakar mu baya wuce dangi, abin da ya haɗa mu a wurin aiki. Aiki kazo, aiki ki kazo, aiki nazo, aiki dukanmu muka zo. Wannan dangantaka ne data haɗa mu ya sa muka shaƙu domin wannan aikin da mukazo ɗin muna yi ne kuma domin a biya mu ina da dangantaka mai kyau da kowane mutum guda ɗaya wanda yake aiki a wurin da nake aiki. Inda aka haɗu lafiya, a rabu lafiya. A yi mu'amala mai kyau ba tare da an cutar da wani ko an muzgunawa wani ko an takurawa wani ba. To haka nake gudanarwa. To dangantakar mu yana dangantane da abinda mutum da mu'amalar yau da kullum mutim yakeyi ko yake gudanarwa. Wannan shine a takaice babu ƙari babu rage. Na fatan na gamsar da ku.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Na gode da wannan tambaya amma tambayan yakamata ace, ka fi son shinkafa ko tuwo? Haƙiƙanin gaskiya, ni na fi son shinkafa. Ni ba mutumi bane wanda yake son tuwo. Shinkafa yana daga cikin abun da na fi so ma gabaki ɗaya a rayuwa. Shinkafa da wake da mai da yaji da sauran abun da suka samu a lokacin da ake buƙata. So, don haka a baran ko kusa tuwo bare ma zo na, na kusa da ƙarshe ba ma. Bai kamata ace yana cikin jerin lissafi ba indai abinci ake magana balantana ma har a haɗa shi da shinkafa domin shinkafa ya fi shi sosai sosai. Shinkafa yakan yi tuwo, shinkafa yakan yi tuwo. Akan ce tuwon shinkafa amma tuwo baya shinkafa. To daga wannan ma kun san cewa ai shinkafan ya fi tuwo. Ra'ayi na ne amma ban iya sancewa wani ma ra'ayinsa haka ba. Amma abun dubawa ne sosai saboda ra'ayi nan dai iya danna ra'ayin wani saɓa nin haka. Na gode da fatan kun fahimci bayani na kuma da fatar kun gamsu akan bayanin da na gudanar. Na gode sosai sosai. Allah ya saka da alkhairi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina tabbatar da ingancin aiki ne ta hanyar duba aikin, ta ta hanyan duba aikin na ga ya aikin yake, an yi mai kyau ne ko mara kyau. So duba ingancin aiki ya dangantaka da wane irin aiki ne. Misali in don ɗoka, aiki na bayar a buga mun block, block in da ake ginin gida, a buga mun shi ko makamancin haka ko kuma a mun gada ko kuma wani abun da ya shafi gini. So in an gama, abun da nake in tabbatar shine zon zo inyi tsalle a kai ne ko in ɗan buga shi dai-dai gwargwado, yanda in aikin babu inganci ko an yi, eh, algus a ciki ko an yi wani wuru-wuru, zan gane da wuri. Akwai hanyoyi da yawa da nake tabbatar da sahihanci ko ingancin aiki. To ya dab ya tabbata daga shi wani irin aiki ne, wannan haka nake yi.

Kana shan madara? Na gode da wannan tambayan. Haƙiƙa eh, ina shan madara. Madaran ma ya kasu kashi daban daban. Akwai daffen madara, akwai dafaffen madara, akwai madara daga jikin dabbobi, akwai madara daga jikin tsirrai, plant kenan irin wanda ake samu a jikin waken suya da dai makamantansu. To da irin sun da irin na jikin dabbobin da kowanne ina dai shan madara. Ina son madara kuma ina amfani da madara. Kuma madara yana amfani a jiki sosai. Yana daga cikin dalilin da ya sa nake so kuma nake shan madara. Bayan nan akwai yanda akeyi a sarrafa shi ta hanya daban daban. Akwai madara na ruwa, akwai madara na gari, akwai wanda aka sirka shi aka haɗa sa da wani abu ya koma kaman yogurt za a ce shi ma ai madara ne. To dukkansu dai ina sha.

Wane aikin gida kake yi kullum? Na gode da wannan tambaya taku. Ina yin aikin gida kullum da ya shafi shara. Shara da safe, shara da, da yammaci. Wannan shine aikin da nake yi a gida kullum. Baya da shi akwai girki. Girki, ina girkawa kaina abinci kullum. Da dai sauran abubuwan da ya shafi aikin cikin gida wanda kullum sai an yi, sai dai ko gari bai waye ba, sai dai ko mutum baya da lafiya ko aka sin haka. Amma muddin mutum ya waye gari da lafiya da komai to, wannan aikin zai yisu dole ne. So, eh, girki, girka abinci yana daga ciki, shara yana daga ciki. Sannan ɗebo ruwa ɗebo ruwa daga rijiya ko pampo ko daga wani waje zuwa gurin da kake zama ko makamancin haka shima aiki ne da kullum sai kayi dama dama ruwa in kanada wurin tana dawa ba kullum bane. Za ka ɗan jima kafin ka fita ƙara nemowa. In kuma ba tarawa kake yi ba kuma kana da rijiya ko wani abu, in dai rijiya kake amfani da shi to da iya cewa kana ɗebo, kana jawo ruwa ko kana ɗebo ruwa a cikin rijiyar kullum. Wannan shine a takaice. Na gode.

Wani malami ka ke fi so? Wane malami ka fi so? Na gode da wannan tambaya taku. Haƙiƙa akwai malamai ko malami da na fi so. Don iya cewa Zakir Naik ko kuma Muftimenk su ne malaman da na fi so wanda suke wajen Najeriya. Amma wanda suke cikin Najeriya akwai marigayi Malam Idris, akwai marigayi Malam Albani Zariya, akwai margayi Malam Jafar Kano. Allah ya gafarta musu. Dukansu ina son su. A masu rai kuma a cikin Najeriya akwai Malam Guruntum, akwai gasunan dai da yawa. Kowa ma ina son shi amma akwai wanda son shin ya fi ne. To ban isa in ce ga wanda son shi ya fi ba. Amman dai ina son malamai in kuma ba malaman addini kuke magana ba to shi ne kuma.

Me kake yi da ragowar abinci? Na gode da wannan tambayar taku. Abin da nake da ragowar abinci baya wuce abu uku ne. Na farko, ragowar abincin in na dawo daga baya na kan ci ni da kaina. Wani lokaci ragowar abincin ina ba da kyautarsa a lokacin da na ƙoshi. Na uku kuma wani lokaci bana rage wa ko kuma babu na uku. Ina so in ce akwai dalilai guda biyu ne kawai. To wannan haka nake da ragowar abinci ko in ba da kyautarsa ko daga baya in zo in ci. Wannan shi ne taƙaitaccen amsa na wannan tambaya. Ba wai abubuwa uku ba ne, abu biyu ne kawai. Ko na dawo daga baya in ci ko kuma in ba da wani ya ci a lokacin da ya ragu.

Kana anfani da kunnen waya? Ya gode da wannan tambaya. Eh, ina amfani da kunnen waya har da bakin waya. Kunnen waya shine speaker wajen fidda ƙara ko sautin wani abu. Tabbas indai da kayi amfani da waya dole kayi amfani da kunnen waya. Akwai bakin waya ma shine microphone wurin da ake shigar da magana. To duka ina amfani dasu. Kunnen waya na jin waƙa, na fitar da sauti, na abubuwa da dama dai. To muddin da kayi amfani da waya sai kayi amfani dashi gaskiya. Saboda kamar abu ne kamar Hassan da Hussaini kamar 'yan biyu ne. Wanda in akasami ɗaya za a sami ɗayan. Babu ɗayan wa-- ɗayan ma dai wahala. To wannan shine a taƙaice taƙaitawa ba sai na ja dogon labari ko amsan ba.

Rubutun ka yana da kyau? Na gode da wannan tambaya. Tabbas matuƙa ƙwarai da gaske rubutuna yana da kyau. Ya wuce kyan da ake tsammani ma. Ko mutane da yawa suna yabon rubutuna domin kyansa. Toh wannan abun alkhairi ne tunda yana da kyau kuma mutane da yawa suna yabawa. Wannan ba kowa bane rubutunsa yake da kyau. Za a sama wanda ya karanta rubutun so amma rubutun babu kyau. Amman ni na samu albarkaci har guda biyu, yana da kyau kuma ana iya karantawa. To za'a iya samun kuma rubutu mai kyau amman yayi wahalan karatu. To amman ni nawa yana da kyau dun kuma ana karantawan cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Wannan ni'ima ce babba kuma na gode wa wanda ya bani wannan ni'ima. Kuma wannan shi ne takaicecen amsan ku na wannan tambaya.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? Na gode da wannan tambaya a tako. Yanayin yawan dangin mu ba zai wuce mutane guda goma sha uku ko huɗu ba. Na farko akwai baba, uba kenan na gidan gaba ki ɗaya. Sai akwai mama da kishiyanta, su biyu, uku kenan. Sai akwai yara, sauran yara ne. Ba a ina lissafa sunansu ɗaya bayan ɗaya ba. Toh waje wajen dangi cikin gida kenan. Akwai kuma wanda ba 'yan cikin gida ba. Wannan suma suna ƙarƙashin dangin ne. To wayannan kuma basa cikin wannan guda goma sha ukun da na lissafa. Su ƙirgen su na daban ne. Ba sai ina kira suna ɗaya bayan ɗaya ba. Na gode.

Ina ka ke son ciyar da hutu? Na gode da wannan tambayar taku. Inda nake son ciyar da hutu ko cin hutu ko yin hutu, bara in ce ƙasar Dubai ko Saudi Arabia ko dai ƙasashen larabawan nan ko turawan nan duka dai, duka ina son su dan iya zuwa, amma in ce to ga takamammen ƙasan da nake so. Wannan kuma na daban ne, ban isa in ce ga takamaiman ƙasan da nake so ba. Amma akwai ƙasan da zan ce in aka tura ni gurin ko in zan je gurin. Qatar ma yana daga cikin ƙasar, saboda ni ina son in ga kuɗinsu. Oke ba Qatar ba, ina nufin Kuwait, kuɗinsu Kuwait dinar, inda yake da ƙarfi sosai. Inda za a canja shi da kuɗinsu zuwa kuɗinmu yana da nauyi. To wannan dalilin yasa nake son in je hutu gurin dan in ga abun ido da ido dan in tabbatar da abin haka ne.

Kana zuwa gidan fim? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina zuwa gidan fim. Ina zuwa nayi kallan fim ɗaya kamata musamman ma ƙwallon ƙafa. Ba lallai drama ko wani abu maka mancin haka. Zallan ƙwallon ƙafa ma gidan fim ne ake nunawa kuma ina zuwa kuma muna kallo kuma muna jin daɗi. Dalilin da ya sa muke zuwa shi kallon fim ko kallon ƙwallon ƙafa bai cika daɗi ba tare da cikin mutane ko a haniya a ga adawa ido da ido, a ga adawa ƙar da ƙar. Wannan shine dalilin da ya sa sai mutum ya je gidan fim, gidan kallon fim sai a kalla ƙwallon ko a kalla fim tare, tare da nuna ra'ayoyin mutane na adawa da kuma na goyon baya.

Kana son ɗaukar hotuna? Na gode da wannan tambayar. Eh tabbas ina son ɗaukar hotuna musamman a lokacin biki ko taro ko kuma lokacin da nayi wankan ƙetare ni na gani a faɗa. Ina ɗaukan hoto kuma ina son ɗaukan hoto ne saboda riƙe ko ajiye tarihi saboda zamani yakan wuce yakan canja to haka abun yake haka komai yake yiwuwa. Lokaci tafiya ke baya tsayawa baya jiran kowa. In mutum ya sami dama yayi amfani da daman sa wanda bai yi amfani da daman sa ba abinda zai biyo baya sai dana sani. Shi yasa nake so kuma nake ƙaunar ɗaukan hotuna ko a wayana ko a wayan abokina ko a kyamara, a kyamarana ko kyamarar abokina ko dai duk abun da daidai a yi amfani da shi a ɗauki hoto. Wannan ina amfani da shi in ɗauki hoto ko ni kaɗai ko kuma muna da yawa a ɗauke mu a hoton shine kawai hoto hoto ne to ina ɗaukar hoto na gode.

Yaya kake inganta aikinku? Na gode da wannan tambaya. Ina inganta aikina ne tare da kawo ainihin gundarin abinda aikin take kai gun in ƙirga ta ko in shari'anta ta ko in gina ta akan yanda yake, ba tare da an kawo wani ƙari ko ragi ba. Kuma ina bin shar'oin ko jadawalin da na tsara a yanda yake, ba tare da wani matsala ba. Wannan shine a takaice haka nake na inganta aikina.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Nagode da wannan tambayar ta ku, amman tambayan ya kamata ace, me kake ji a lokacin da kake cikin damuwa? Haka tambayar ya kamata ya kasance. Eh toh, ina natsuwa in san inda zan yi. In na samu dama in yi bacci, in na farka sai inyi sauran abunda ya kamata. In kuma baccin yaƙi yazo saboda damuwan, toh nakan yi, nakan yi ƙoƙari in kau da hankali na akan abunda yasa ni damuwan. In yi ƙoƙari in ƙirƙiri wani tunani wanda zai sha'anfantar dani daga wancan abunda ya sani damuwan. Haka na ke yi duk lokacin da wani damuwa ya same ni ba tare da na ɓata lokaci ba. Kuma ba na ba wa wani, ba na jin haushin wani ko wani abu da bai shafi wanda yasa nin cikin damuwan ba. Laifin wani baya shafan wani, toh ina yawan amfani da haka. Bana huce wa wanda bashi bane yake da laifi.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Na gode da wannan tambaya taku. To, mu dai anan garin Bauchi da yake arewacin Najeriya da take nahiyar Afirka, muna amfani da tsintsiya kala biyu ne. Akwai tsintsiyar laushi akwai tsintsiyar tawri. Wanda aka fi sani da tsintsiyan kwa kwa so kowanne da amfaninsa kuma kowanne ina aiki da shi. Ana-- akwai tsintsiyar da ake amfani da shi a sama akwai wanda ake amfani da shi a ƙasa, mai taurin ko mai laushin, na kwakwan ko kuma na laushin. Duka dai ina amfani dasu ya dangantaka da mai zaka yi akan gaba amma an fi amfani da mai laushi, shi ne kawai.

Kana sanya hula? Na gode da wannan tambaya. Eh ina sanya hula, sai dai hula ma kala-kala ne akwai hulan ado, akwai hulan zuwa makaranta, akwai hulan kasuwa, akwai hula ana yi don aure, akwai hula don abubuwa daban-daban, akwai na siyasa. Kai ai ba za su irgu ba ma amma ainihin gundarin tambayan shi ne tambaya a kan ina sanya hula? Eh ina son yi hula.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina ajiye takardun aiki a gurin da na tanada musu. Akwai akwati ko in ce, eh, hakan na katako ko makamancin haka, da yake cikin ofishi. A ciki nake ajiye takardun aiki. Lokacin da nake nema in ciro, in yi amfani da shi. Lokacin da ba na nema, in bar su a ciki ya ta zama.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Na gode da wannan tambaya. A'a, ni aikina baya buƙatar a sa uniform. Ba ma sa uniform a gurin aiki, sai dai akwai gurin da nake koyarwa makaranta ne, ɗaliban suna sa uniform su fito da anko komai iri ɗaya. To amma mu malamai ba ma sa abin da ya shafi uniform. Wannan a gurin da nake aiki na makaranta kenan, abin da ya shafi siyasa kuma inda nake aiki, shi ma ba a sa uniform, kowa da kalan abin da ya ke sawa ne. Sai dai ko inda a yi siyasa za a ɗinka kaya iri ɗaya a fito uniformly. To wannan shine a takaice. Babu wani ƙari babu wani ragi.

Yaya kake taimakawa mutane? Na gode da wannan tambaya. Ina taimakawa mutane ne ta hanyar yabda suke neman taimakon. Kowa da abin da yake buƙata ko neman taimako ta gurbin, gurbinsa. To ina dubawa ne, wane kaza mai kafi bukata, me kake neman taimako akai, wacce kaza mai ki kafi bukata me kike neman. Suwa, haka nake bi sai nasan matsalar, sai in taimaka musu ta ɓangaren. Ban sani ba kuma taimakawa baya baya gaza wa ko baya wannan. In taimaka musu da kuɗi saboda kuɗi shine a kowane irin taimakawa, indai ka sa kuɗi to ka gama. Za'a iya sarrafa shi ta ɓangare daban-daban da ake buƙatan taimakon. Wannan shiyasa wani lokaci taimakawa da kuɗi yafi ina taimakawa mutane ne da kuɗi yawancin haka.

Wane wasa kake son yi? Na gode da wannan tambayar taku. A ƙasar Hausa, al'adun Hausa akwai wasan da ake da daddare wanda ake ce masa langa. Ba lallai sai da dare ba amma al'ada irin na Bahauce, sau da dare ake yi kuma ya fi daɗi. To wannan wasan shi na fi so. Babu wani wasa da na fi so bayan shi. Sai dai zamani ta zo da canje-canjen mu'amala da kuma al'ada yana canjawa, season yana canjawa. To da ya zo dai ya kawo abubuwa daban-daban, daban-daban haka. To a ire iren abubuwan da ya kawo gaskiya wasannin suna da yawa kuma suna da daɗi. Bai isa ince ga wance, ko gwa ne ko abu guda ɗaya da ya fi min ba. To don haka shiyasa na amsa da wan can lokacin da muke langa wanda muke ainihin yara to shi ne wasan da na fi so gaskiya.

Kana raba abincinku da mutane? Na gode da wannan tambaya, ammar yanda tambayar ya kamata ya fito shine, kana raba abincinku wa mutane wa mutane ba da mutane ba. Wannan abune mabambanta, kuma tambaya biyu ne wanda dai ya ba da ma'ana biyu daban-daban. Amma inda ya kamata ya fito wa mutane ba da mutane ba. Eh tabbas ina raba abinci na wa mutane a lokuta daban-daban ko kuma ance kusan kullum. Wannan tsari ne kuma tsari ne mai kyau kuma yana taimako, yana sa mutane su so mutum, yana sa mutane su ji damuwarsu ya ragu, yana, yana kawo doƙon alaƙa da mai bayarwa da mai karɓa, yana sa mutane su maka addu'a yakan kawo buɗi. Sai ka ga mutum a lokaci ƙanƙani ya samu ninkin ba ninkin kuɗi kowa ba kuma bana taimako da yake yana abinci wa mutane da dai sauransu.

Kana kunna sanarwar apps? Nagode da wannan tambaya taku. Eh, haƙiƙa ina kunna sanarwan apps. Kowane apps indai akwai notification bar ko notification bell ko makamancin haka ina kunnawa saboda in saƙo mai muhimmanci yazo ko na cikin gaggawa na gani don in ɗauki matakin da ya kamata akan gaba. Fa sai, sai daga baya ina zuwa ina gani ko ina ji ba. Wannan shine.

Kana kunna tsaron baturi? Eh, na gode da wannan tambaya taku. Ba zan ce ina kunna tsaron baturi ba saboda yana hana ko yana taƙaita wasu ayyuka a cikin waya har sai mutum ya gani. Shi ya sa ba na kunnawa.

Kana son abinci me yaji? Na gode da wannan tambaya. Gaskiya bana son abinci me yaji kwata-kwata. Ni ban ƙi ma'adin ga abinci babu yaji ba, ya zama na abincin lami-lami. Bana son yaji, bana son magi, bana son gishiri. Aw dur-- ba wai duk kwata-kwata, dun bana so kar a sasu kwata-kwata ba. A sasu ba sai sun ji ba. Bana son yaji a abinci.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi, da farko dai ina godiya da wannan tambaya. Sabulun da nake amfani da shi na wanki. Shi ne ƴar Cameroon ko Viva ko e arba'in da biyar. Gasu nan dai barkatai. Inde na wanka ne kuma, ina amfani da Eva ne da Siri, sai Shanti Papaya ko kuma mai sunan ɗayan na ma manta, so su ne nake amfani da su.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Na gode da wannan tambaya taku. Ina karɓar kira a aiki ya danganta da aikin, amma aƙalla ba ƙasara ba. Ina karɓan kira ya kai goma sha biyu duk rana. In bai gaza haka ba zai fi haka. Wannan shi ne ya take ce.

Wacce hannu kake amfani da ita? Na gode da wannan tambaya. Hanun da nake amfani da ita shine hanun dama. Da turanci ana ce mata right. Ƙarfina ya fi raja'a ta hanun dama, ta ƙafan dama, ta gefen dama komai na dama. To wannan shine a taƙaice.

Me ka ke shirin yi a ƙarshen mako? Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako, bai wuce shirin aiki da zanyi a cikin makon ba. Ba ya wuce wannan, sai in tanada shi, in shirya shi domin in tinkari makon a cikin shiri.

Kana biyan kuɗi ta waya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas ina biyan kuɗi ta waya. Abubuwa dayawa ta waya nake biya basai naje a zahiri ba amma ina lura sosai saboda kar a samu matsala. An fi samun matsala a biyan kuɗi ta waya akan biya ta hanyar zahiri hannu da hannu, ido da ido, mutum na kallon mutum. Wannan shine.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Nagode da wannan tambayan. Ina tafiya zuwa wurare da sauri, musamman ma a cike ƙafa nake tafiya kuma ni kaɗai. Wannan shine takaitaccen yanda nake zuwa wurare. Kuma ya ɗan ganta da ina me ya kai ni kuma me zan yi, shine kawai.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Na gode da wannan tambaya. Ina buɗe zuciya na ɗari bisa ɗari ne wurin koyon kowane irin abu ne sabo. Domin ƙarin ilimi ne, ƙarin experience ne, ƙarin koma mene ne. To ina buɗe zuciya na, ina buɗe ido na, ina buɗe komai na domin na ƙaru da shi. Ba sai na yi girman kai ko wani abu ba ban damu da wanda zai koya mun ba ko ɗan cikina ne. Indai zan ƙaru na iya wannan ba wani matsala ba ne. Mutane da yawa ne suke ɗaukan irin haka a matsala amman ba matsala ba ne sam.

Kana yin harsashi lokacin barci? Na gode da wannan tambaya. Amman tambayan ya kamata to ace kana yin gwarti lokacin barci? Sedai ko in ba haka kuke nufi ba, inba haka kuke nufi ba bansan me harsashi ba so shine bana yi kwata-kwata. Amma akwai wanda na sani suna yi gabakiɗaya suna wannan gwartin ko harsashin da kuka ce cikin tambayan ku suna yi sosai sosai. Amma ni kam ni da ke magana bana yi sam sam ko kaɗan.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Na gode da wannan tambaya. Abin da ya kamata ku rubuta a nan shine wane irin kayan ɗaki ka fi so ba sai kan sa kai ke fi so ɗinnan ba. Wannan shine, na fi son abin da ya shafi fridge, wurin da ake sa kayan yayi sanyi, sai gurin kallo TV, sai abin da za a kallan, sai gurin bacci, katifa ko gado, sai kujera gurin zama da hutawa. Wannan su ne na fi so a cikin kayan ɗaki.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Na gode da wannan tambaya. Eh ina amfani da ajiya, musamman ma ace ni ne ajiyan, to ina amfani da shi. Amma in ba ni ne ajiyan ba, bana amfani da shi kwata-kwata. Abun da nake amfani da shi shine wanda ni na yi kuma na ajiye.

Sau nawa kake share gida? Na gode da wannan tambaya taku ina share gida a rana sau biyu ne. Ina sharewa da safe, ina sharewa da yamma. Wannan saboda, ah dalilin haka shine da safe an farka, ɓatawan da akayi na jiya da kuma yamma sharewan da nake yi domin an ɓata da ranan kafin dare.

Yaya kake son dafa ƙwai? Na gode da wannan tambaya ta ku. Ina son dafa ƙwai ne ta hanyar tafasa ruwa yayi zafi sosai. Tukunna in zo in sa ƙwai in sai na rufe shi sai ya jima har ya dafu. Haka ne nake son dafa ƙwai ko yaushe kuma hakan ne dai.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina sasanta rikici a aiki ta hanyar nemo wanda suka samu saɓanin ɓangare biyu daban daban, sai in kawo su in ga menene saɓanin, sai in ba kowa rashin gaskiyarsa kuma in sasanta su yanda ya kamata.

Yaya sa hanu naku yake? Sa hannu namu baya da wahala. Rubutu ne da yake nuna alamun farkon suna da kuma sauran kalmomi ko, eh kalmomi dayake jikin sunanmu, sai muyi shi kaman alamu. Shine yanayin sa hanunmu.

Yaya kake magance koke-koke? Na gode da wannan tambaya ta ku. Ina magance kokekoke ta bin hanyoyin da naga shine dalilin da yasa wannan nayi kukan ko makamancin haka, sai in bi, in ga ya zan yi in magance sai kuma in magance.

Wayarka na cika ajiya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, wayata tana cika ajiya, amma yanzu da na samu na canza waya, bata cika cika ajiya ba. Takan riƙe abubuwa da yawa akan ta ai bata ma, babu alamun cikawa gaskiya.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Bama waya ta zalla ba hadda sauran abubuwan ina kare kaina daga cuta.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Nagode da wannan tambaya taku. Hakika kuma na ji tambayar na da daɗi. Babban nasarar da muka samu a aiki yana da yawa. Ɗaya daga ciki mun samu ƙarin matsayi. Bayan karin matsayi mun samu karin kuɗi. Daman ƙarin matsayi yana zuwa da ƙarin kuɗi. Bayan nan mun samu ƙaruwan sanuwa. Mutanen da da ba su san mu ba sun san mu. Cycle in mu, network in mu ya ƙara ƙaruwa. Wannan shine wasu daga cikin babban nasarar da muka samu a aiki. Kuma muna fatan hakan ya dawo sanadiyan wani nasarar dai fi wannan. Wannan shine.

Kujerun ka sunada daɗi na gode da wannan tambaya taku. Eh tabbas kujeru na suna da daɗi. Domin nakan zauna a kai inji laushi kuma inji daɗi. Ba abun da ya fi hakan kuma yana sani farin ciki sosai sosai. Wannan shine a taƙaican taƙaitawa ba sai na yi wani dogon bayani ko surutu ba. Kujeru nan suna da daɗi sosai sosai.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Na gode da wannan tambaya taku. Haƙiƙa dangantakar mu da maƙwabta yana da kyau sosai sosai. Domin muna mutunta su, su ma suna mutunta mu. Muna yin abin da ya kamata ba tare da ganin idon juna ko wani abu makamancin haka ba. Dangantakarmu mai kyau ne da maƙwabta, saboda kaman wajibi ne mu kyautata musu, su ma su kyautata mana. Yadda dai 'yan uwa suke kasancewa zuwa ga 'yan uwansu, wannan abun haka yake. Ba tare da wani jayayya ko illa ba. Kuma haka zamu ci gaba da kyautata wa maƙwabtan mu. Wannan ya sa dangantakarmu yana da kyau tsakanin mu mu da maƙwabtan mu. Suna son mu muna son su, suna taimakon mu muna taimakon su, da abubuwa makamancin haka. Wanda haƙƙin mu ne a kan su, haƙƙin su ne a kan mu. Wannan ba wani abu bane, wannan shi ne a taƙaice.

Yaya kake tsara ayyuka da suka fi muhimmanci? Nagode da wannan tambaya taku. Yanda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine ina bin wanda yafi, ainihin wanda ya fi muhimmancin insa shi a sama, sai in ga soƙowa haka, haka, haka har na kai na ƙarshe. Haka nake tsara ayyukana mafi muhimmanci. Tunda ɗin rashin muhimmancin aiki, inda aikine yanada muhimmanci. Tunda muhimmancinsa yasa yadawo aikin. To ahaka, danga wanne ne yafi muhimmanci in ɗora shi a sama, wanne ne yafi muhimmanci. Hanna samu oga kwata-kwata wanda yafi komai muhimmanci. Wannan shine.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Nagode da wannan tambaya, an mun tambayar ya kamata ace, mene, wane abu ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka? To gaskiya abinda zance wanda yafi muhimmanci a cikin abokantaka bazai wuce riƙon amana da gaskiya ba. Domin shi yafi muhimmanci saboda duk abokantakan da babu riƙon amana da gaskiya, gaskiya dai iya abokantakan ma bazai cigaba ba. Za'a samu tasgaro da rashin daidaituwa da abubuwa dayawa makamancin haka. Wannan shine a taƙaice nagode.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Na gode da wannan tambaya ta ku. Abin da nake yi da safiya lokacin da na farka, ina shirye-shiryen tafiya wajen aiki da abu makamantan haka.

Yaya kake jurewa zafi? Na gode da wannan tambaya. Aaa, ina jurewa zafi ne ta hanyar samo abun fifita. Ringa fifita kaina ko duk lokacin da hakan ya taso. Wannan haka nake yi har na jurewa zafi.

Kana sanya bel kullum? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina sanya bel amma ba kullum ba saboda akwai wandon jamfa wanda da mazargi ake kulle shi baya buƙatar bel. To duk lokacin da na sa wannan wandon bana sa bel. To ban isa in ce ina sa bel kullum kullum ba saboda wandon mai bel ɗin ma ba kullum nake sashi ba ina gauraya wa da wandon jamfa.

Kana fi son zama a kujera ko taburma? Ka fi son zama a kujera ko taburma? Haƙiƙanin gaskiya, na fi son zama a kujera saboda kujera ya fi taburma ta kowane tsiga, ta kowane ɓangare. Akwai dalili da yasa akayi taburman akayi kujera amman taburman ya kasance tafi kujera so dalilin haka kujerar kowane irin hali ya fi taburma. Wannan shi ne a taƙai ce.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina bada ra'ayi a aiki wanda zai amfani wa kaina ni kaɗai ba, ina bada ra'ayine wanda zai amfani jama'a ne. Duk wanda na ba da ra'ayi in bai mishi ba sai ya kawo nasa sai a gwana sa gwada a ga wanne ze fi. Duk wani ra'ayin da aka wuce gaban al'umma shi ake ɗauka.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Na gode da wannan tambaya. Haƙiƙa ina zuwa kasuwa kowace rana. Babu taƙamaiman ranar da zance gashinan shine nake zuwa kasuwa. Ya danganta kam, amma zan iya cewa ina zuwa kasuwa a kullum, sai dai ko gari bai waye ba.

Kana amfani da sauro net? Nagode da wannan tambaya. Eh, ina amfani da gidan sauro net in sauro kenan. Ina amfani da shi kamar inda na ce sauro. Ina bin matakai daban daban wajen kare kaina daga su. E toh ina ampani da net ɗin sauro in zan kwanta.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Na gode da wannan tambaya. Tambayan ya kamata ta fi, ta wannan sigan ne. Guda nawa kuke da bokiti a gida? Sanin gaskiya muna da bokitai. Bokitai shine jam'in bokiti. Muna da bokitai kamar guda goma wanda kowanne da irin aikin shi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Na gode da wannan tambaya. Ina amfani da Redmi sha huɗu C ne wanda kamfanin Xiaomi suka buga.

Kana bada shawara a aiki? Nagode da wannan tambaya. Eh tabbas ina bada shawara a aiki, sai dai shawarar da nake bayarwa a aiki bai wuce in aka tambaye shawarin ba. Amma in ba'a tambaya baƙo ina ganin ga shawarar bana bayarwa sai nai shiru abuna. Wannan haka nake alasa mudace.

Yaya kake jira a layi? Na gode da wannan tambaya. Na jira a layi, ina bin bayan wanda ya riga ni, wanda zan riga shi kuma ya bi baya na. Haka na ke jira a layi har sai anzo kai na, sai in yi abin da ya kai ni, dalilin da ya sa na hau layin na gama in sauka in tafi abu na. Wanda layi ya zo kan su suma su yi haka su tafi abin su wannan haka muke yi.

Kana iya busa tsaki? Gode da wannan tambaya taku. Eh, ina iya busa tsaki, ko ina yin tsaki, amman sai an ɓataman rai ko anman abunda banji daɗi ba, sai nai tsakin. Wannan shine gaskiyan zance, amma bana tsaki haka kawai.

Kana sanya tabarau? Na gode da wannan tambaya ta ku. Eh, ni Sadik, ina sanya tabarau. Amma tabaran ma kala kala ne, ba kowanne nake sawa ba. Ina sanyawa ne domin karatu na duba wasu abubuwan da idona yayi nauyi akai bazan iya ba nagode.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Na gode da wannan tambaya. Muna sadarwa a gurin aiki ta hanyar karɓar lambar junan mu, waya da waya, salula da salula muke sadarwa a wajen aikin mu don sauƙaƙa wa kanmu aiki.

Kana raba ayyuka ga wasu? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina raba ayyuka domin samun sauƙin ayyuka shine dalilin da ya sa nake raba su. Kowa a ba shi ɓangaren sa da ya fi ƙwarewa a ga ƙoƙarin da zaiyi wannan shine kawai.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Nagode da wannan tambaya. Dangantakarmu baya wuce shi maigidana ne ina masa aiki ni kuma yaron gida ne mai yin aiki. Wannan shine kawai dangantakana. Bayan wannan babu wani dangantakar da zan iya alaƙanta kaina da shugaban aiki.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Na gode da wannan tambaya. Ina aiki da ƙungiya tare ne. Bisa jadawali ku kuma kundun tsarin aikin da zamu yi amfani da shi gaba ki ɗaya mu wanda muke cikin ƙungiyan da shi nake bi nake aiki.

Kana iya rera waƙa? Na gode da wannan tambaya. A haƙiƙanin gaskiya ni bana iya rera waƙa amma ina iya rubuta waƙa. Rera waƙa ta ɗan fimin wahala saboda Allah bai bani laisimi sosai a kan rera waƙa ba amma yana da laisimi a kan rubutawa. To amma, duk bashi bane. Rera wa yana da muhimmanci to ban iya rera waƙa bane.

Kana waye ke kakkaba maka baya? Na gode da wannan tambaya taku. Wanda yake kakkafa mini baya baya, wuce ƙannena da da mutanen gidanmu da ƴan uwa da abokan arziki wannan su ne suke kakkafa mini baya.

Wane irin jikka kake kai? Na gode da wannan tambaya ta ku. Irin jikka da nake kai shine kalan baƙi. Jikin sa babu wani kala bayan baƙi irin. Wannan shine jikan da nike kai.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Na gode da wannan tambaya. Eh ina shuka tsuro a gida. Domin yana taimakawa wajen samar da iska mai inganci da sauran wasu abubuwa hakanan.

Me nene lambar ku me albarka na gode da wannan tambaya. Lambar mu mai albarka baya wuce uku. Wannan shine ake ce wasu har suna iya ce shari'ar Allah uku ne.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Na godiye da wannan tambaya. Ina magance matsaloli bayan na san matsalolin, sai in kawo su in ga menene dalilin kawo wannan matsalolin? Sai in kau da matsalolin dalilin da suka kawo wannan matsalolin, tukuna in magance matsalar dai riga ya afku.

Kana yin aiki bayan lokaci? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Ya danganta kada ƙara min kuɗin da za ka yi, tun da kayan da muka yi yarjejeniya ka kuma inda ya kaya. Amman indai ba haka ba, bana aiki bayan lokaci amma inda za a ƙara min daidai inda na ƙara, to da zan karɓa.

Me kake yi don ƙara aiki? Nagode da wannan tambaya. Babu wani abinda nakeyi don ƙara aiki. Dabarbaru ne kawai irin nawa a wanda nake sawa cikin aiki. Kuma Allah ya halicce ni mutum ne mai iya, iya tsara abu kuma mai iya sarrafa abu a cikin lokaci. Wannan shine nagode.

Kana lulluɓe da bargo? Eh nagode da wannan tambayar ko ina lulluɓa da bargo tabbas musamman a lokacin sanyi. Bargo yana da amfani, amma a lokacin zafi, bana lulluɓa da bargo. Wannan shine amsar tambayar ku na gode.

Wane fure kake fi so? Wane fure ka fi so? Eh a dakkan fure nafi son furen some fulawa wanda fure ne mekyau yanada ƙalar ruwan kwai ko kalan ɗaurawa da baki-baki a cikinsa. Shiyasa na fi son wannan kalan furen.

Kana da sa hannu a saƙonnin ku? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina da sa hannu a saƙonnin mu. Wannan shine amsar ku, bai uce haka ba ragi ba ku kuma ƙari ku ƙarɓada haƙuri. Na gode sosai.

Yaya kake kawo wa gidan ku? Na gode da wannan tambaya. Ina kawo wa ne ta hanya dabarbaru ina wuce duk inda zan wuce domin na kawo zuwa gidanmu. Wannan baya wuce abin da nake yi.

Kana fikicin tufafi? Na gode da wannan tambayan naku. Gaskiya ban isa ince mene fikicin tufafi ba. Don a yanayin tambayar ma ban gane shi ba. Amma zan iya ce eh fikicin kamar fifita kenan ko ya ya ne na yi.

Kana fatan samun cin yawa na gode da wannan tambayar ta ku? Eh tabbas ina fata, fata na koda yaushe, fatan alkhairi ne fatan cigaba bana fatan sharri ko wani abu makamancin haka ko ko ma wa nene wanan shi ne.

Minene kayan titi cici da kafi so? Nikan ban isa ince ga taka maimai kayan cici da na fi so ba. Duka abinda ya samu dai kawai ina so. Wannan shine gaskiya al'amari kuma gaskiyar zance. Na gode sosai sosai.

Yaushe kake kwana kullum? Na gode da wannan tambayar. Ina kwana kullum a gida, ba tare da na fita wata ba. Wannan shi ne haƙiƙanin ansar tambayan na gode.

Nawa matashin kake amfani da su? Na gade da wannan tambaya. Ina amfani da matashin kusan guda sha biyu zuwa sha biyar haka. Ba sa ɓaccewa, in ba dai na ɓata ne da, da lissafin ba.

Kana duba daftarin kuɗi? Na gode da wannan tambaya de. E, ina dubawa. Domin yana daga cikin tsarin aiki dubawan, yana duba daftarin kuɗi akai-akai har sai na tabbatar da abin da nake dubawan wannan shine a takaice.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Na gode da wannan tambaya amma tambayan ba haka ya kamata ta fito ba. Ya kamata ace kana zuwa wurare ko kana zuwa waje da wuri ko kana latti. Wannan shine yanda ya kamata ace tambayar ya fito. Ina zuwa da wuri bana wasa da abun da ya shafi lokaci haka nake. Tsari na ne kuma ban canza wannan tsarin ba.

Kana cije farce? Nagode da wannan tambaya taku. Amsarku ita ce ba na cije farce saboda cije farce kamar alamu ne na ƙazanta. To, sannan ba na yi kwata-kwata, ba na san ma me yi a kusa da ni. Wannan shine gaskiyar magana. Na gode.